Alal hakika yanayin da na fi so shine yanayi wanda yake guri ne wanda yake shiru, babu wani hayaniya. A wannan shine ainihin yanayi da na fi so a kullum, a kodayaushe. Don wannan yanayi shine yanayin da ke ba zuciya nishaɗi da kwanciyan hankali.

A ay lakika jadawalin aikinmu ya, ya sha banban. Ah akwai lokaci da ake aiki da safe, a fara aiki da safe a ɗan dakata zuwa a wajajen karfe tara zuwa goma. Sannan a dawo wuraren sha biyu sai a cigaba da aiki har can zuwa karfe uku haka, kafin a ƙara zuwa a dakata.

Eh dikka biyu ina amfani da su. Wani sa'in ya danganci abincin da zan ci. In abinci ne da ke buƙatan cokali kaman shinkafa sai in yi amfani da cokali. In kuma abinci da ke buƙatan a ci da hannu ne kaman su tuwo haka sai in yi amfani da hannu in ci.

Eh ina sa tilare kullum musamman ranakun da ya kasance zan fita zuwa wurin aiki to nakan sa tilare dan a samun ƙamshi mai armashi.

A gaskiya bana ciza farce. Abu ne wanda gaskiya ba san shi nake yi ba to sabida haka ne ya sa bana mayi. Amma na kan ga mutane suna ci zafarce.

Babbar nasarar da muka samu a aiki shine a cimma burin ma'aikata na wannan wata cikin gajeren lokaci.

Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka tunda aa ɗan adam ajizi ne, abubuwa kuma sukan yi yawa. Aa wanda kan kai ga in manta da wasu ayyuka. To sabida haka ne nake amfani da tunasarwa don aiki.

Eh ina kulle ƙofa kullum musamman a lokacin da zan fita daga gida nakan kulle ƙofa sa'annan kuma idan na dawo a lokacin kwanciyan dare nakan kulle ƙofa shi ma.

Eh adadin takalman da nake da su ba za su yi kasa da guda takwas ba, dukda yake dai akwai wanda suka ɗan samu matsala amma ban gyara ko ba.

Babu irin tufafin da ba na so a yakan kama ni, wanda hannuna na ke da halin sayan sa, sai in siya. In sarki ne sai in siya, in kuma auduga ne sai in siya.